Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Dangantakar mu da shugaban aikin mu mai kyau ce, domin muna masa biyayya kuma shi ma yana mutunta mu.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh tabbas ina zuwa kasuwa domin in yi cinikayya. Ina siyan kayayyakin abinci, kayan sawa da dai sauransu.

Menene kake son canzawa a wurin aiki? Ina so in canza yanda ake yin aiki ba tare da ba da alawans ba. Abu ne mai kyau a dinga ba mutane alawans idan sun yi wani aiki.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, ina son kallon yadda rana suke faɗuwa. Abu ne mai nishaɗantarwa da kuma ikon Allah.

Ya ake tafa. Abun da ake nufi a nan shine yaya kake yin tafi. Ina haɗa hannayena guda biyu domin yin tafi a duk lokacin da na ga wani abun farin ciki ko abun burge wa.

Wani launi jaƙar ku ta kuɗi. Launi da jakata ta kuɗi ta ruwan ƙasa ne sannan kuma ina da mai launin baƙi.

Kana tauna goro? Yanda ake cewa shine kana tauna goro? A'a ni bana tauna goro.

Menene kayan ciye-ciyen da ka fi so? Ina son kayan ƙwalam da maƙulashe kamar irin su dubilan, alkaki, nakiya da dai sauransu.

Ka fi son zama a birni ko a ƙauye? A'a, ni na fi son zama a birni, domin ƙauye ban taɓa kwana a can ba.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Ina wanke kayayyaki lokacin da ba ni da abin da zan yi na wani aiki daban, domin wankin kaya na ɓata lokaci.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Ina rubuta rahoto ne adik sanda buƙatar hakan ta kasance. Ba ni da ta ka maiman lokacin rubuta rahoto, amma idan har buƙatar hakan ta taso, akwai yaushe nake ina rubuta wa.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne a duk ranakun ƙarshen mako, wato ranar Asabar da Lahadi, wanda su ne suka kasance ranakun ƙarshen mako a Najeriya da kuma arewacin Najeriya gaba daya.